Wannan tambayar tace yaushe kake cin abincin dare? Nakan ci abincin dare ne bayan karfe takwas zuwa tara haka nake cin abincin dare. So ba kowane lokaci nake cin abincin dare ba. Sai dai kuma in na shigo gida late to shine zan ci abincin dare karfe goma.

Wani launi idanunku suke? Launin idanunmu? Eh toh launin idanunmu baƙin launi ne ba, ba wani ba ne, haɗe da fari ko in ce milk colour. Ba pure white ba ne kuma ba pure black ba ne.

Kana, wannan tambayar ta ce kana iya amfani da kwamfuta? Eh tabbas ina iya amfani da kwamfuta sosai saboda yana ɗaya daga cikin abin da na karanta ma a education. So kwamfuta ba, ba ƙuwata ba ce.

Wannan tambayar tace, wane irin kiɗa kake son ji? E to kiɗan da nake son ji, na fi son in ji kiɗan gargajiya. Saboda ni ɗan gargajiya ne, so dole in so abin gargajiya.

Wannan tambayar kuma tana cewa kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, wanda yake da lissafi ai dole ya rubuta, kuɗin da aka kashe na aiki saboda samun record a ajiye. A duk lokacin da kana tsu za ka san ya aka yi kafidda kuɗi nawa ka fitar kuma me aka yi da su.

Wannan kuma na gaba tace mene ne yake sa ka yi dariya? Wato me ke sakani yin dariya yake nan ko? Sometimes yawanci abin da ke sakani yin dariya, idan mata ta ta koma 'yar shekara uku, in tana rawa, tana tsalle-tsalle, tana faɗin wasu maganganu, ba ƙaramin dariya yake saniba.

Tambayar nan ta ce kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Tabbas ina cin tafarnuwa saboda aikin da yake yi a jikin mutum. Yana maganin sanyi da wasu ababe kuma daban da wanda na sani da wanda ba na sani ba.

Wannan tambayar ta ce mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin da yake mafi muhimmanci a kasuwanci ai suna da ɗan yawa, but abin da yake na farko shi ne capital, kuɗin buga business ɗin to dole mutum ya san mahimmancin wannan abu, mahimmancin kuɗi.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake son zama? Kai, ai ina son in zama babban mutum, shahararre wanda kowa zai sani a duniya, musamman ma ta bangaren kuɗi da ilimi. Eh ina son inyi kuɗi sosai.

Tambayan nan ta ce, a kana son abinci mai yaji? Kai abinci mai yaji bana so. A da dai na so abinci mai yaji amma yanzu a zahirin gaskiya bana son abinci mai yaji. Saboda yajin nan yana cutar da ni sosai ba ma kaɗan ba.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake bikin ranar haihuwarku? Yaya muke bikin ranar haihuwarmu? Eh to, yadda muke bikin shine bayan haihuwa da kwana bakwai shine ake taro. Za'a yi yankan rago na suna na ƴa ko na ɗa. Wasu sukan yanka rago a na ɗa namiji, wasu kuma sai su yanka tunkiya a na ƴa mace. To wani kuma gaba ɗaya iri ɗaya yake yankawa ko ya yanka tunkiya ko kuma rago.

Wannan tambayar ta ce, menene abin da kake yi don nishaɗi? Kai, abin da nake yi don nishaɗi? Salin shiyo yana ɗaya daga cikin abin da nake yi don nishaɗi. So, in dai nishaɗi ne, sai kuma wani lokacin idan ina aiki ina jin daɗin aiki nakan sa waƙoƙi ina ɗan sauraro.

Yaya kake tafa? Wannan tambayar ban fahimce ta sosai ba. Yaya kake tafa ko tafa? T A F A. Menene T A F A? Yaya kake tafa? Wannan tambayar gaskiya ban fahimce ta ba.

Tambaya ta gaba ta ce, yaya kake kawowa gidan ku? Yaya nake kawowa gidan mu? Ok, yawanci idan kana magana ne da tafiya, ta yaya nake karasawa gida, a ƙasa nake zuwa gida sometimes a gajiye sometimes kuma ba a gajiye ba.

Aaa wannan tambaya kuma ta ce. Kana kulle ƙofa kullum? Eh ƙwarai kuwa ina kulle ƙofa kullum. Saboda duk lokacin da na dawo in na tabbatar da ba kowa to nakan kulle ƙofa. Ba zan bar shi a buɗe ba saboda security.

Ah wannan tambayar ta ce, me kake yi lokacin da, ka kamu da mura? A lokacin a yayin da idan na kamu da mura, idan har mai sali a sa da daddare ne, nakan sa a haɗa mun shayi, da citta a ciki sosai. Toh cittan nan yana maganin mura a gargajiyan ce, yana bala'in maganin mura. So daga nan kuma, sai in nemi maganin mura in sha.

Toh wannan tambayar ta ce kana fi son miya mai zafi ko sanyi? A'a, bana son miya mai zafi, sai dai na fi son shi ya zamo ba mai zafi ba kuma ba mai sanyi ba. Tsaka-tsaki ke nan. Dan miya in yayi zafi bana iya shan shi. Idan kuma ya yi sanyi bana jin dadin sa.

Yaya kake son dafa ƙwai? A yaya nake son dafa ƙwai? Eh, na fi son ƙwai a dafa min guda biyu ko uku. Inde yacce nake son a dafa min ƙwai ne, kuma a kan gas wanda zai yi shaf shaf ya dafa min.

Tambaya ta gaba ta ce kana iya duba lambar QR? To lambar QR ɗin ban fahimce ta ba, mene ne QR din? Ban san mece ce lambar QR ba da an fayyace min maganar sosai ta yadda zan gane.

Tambaya ta gaba ta ce kana fi son fensir ko alƙalami? Eh, na fi son, fensir saboda shi yana gyara rubutu sosai. Kuma idan kayi kuskure za ka iya erasing sai ka sake rubuta abin da kake son ka rubuta.

Wannan tambayar ta ce kana son bude taga a daki kwarai kuwa musamman idan lokacin zafi ne. Na kasance mutumin da baya son irin mutumin da baya son zafi. Yana bude taga kuma saboda akwai net a baya yakan tare sauro da wasu kwari wajen shigowa dakin.

Tambaya ta gaba ta ce, "Yaya kake shirya ayyukan?" "Yadda nake shirya ayyukana, lokaci nake ba wa kowane tsarawa nake, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da zanyi. In yi so kuma sai in shiga na gaba. Hakanan nake ɗaukansa daki-daki ɗaya bayan ɗaya."

Wannan tambayar kuma ta ce yaya kake kare kanku daga sauro? Yanda muke kare kanmu daga sauro shine na farko a windunan ɗaki, ɗakuna na gaba ɗaya akwai mosquito net. Sannan kuma mukan ɗan fesa maganin feshi na shelters na sauro. Bayan haka kuma muna sa net idan za mu kwanta don gudun kamuwa da cutar cizon sauro.

Ga tambaya ta gaba tace wane pp ka ke amfani da shi don saƙonni? Eto saƙonni daban daban tunda akwai, eh, saƙo da na ke turawa ta SMS, akwai saƙo kuma ta messenger, kuma akwai saƙo wanda na ke turawa ta WhatsApp, kuma akwai waɗanda na ke turawa ta Facebook. So duk waɗannan hanyoyi ne wanda na ke tura saƙonni.

A wannan tambayar aka ce, "Menene kake son canza a wurin aiki?" Eh, waton abin da nake son canzawa a wurin aiki shine matsayina ya ƙaru. Ina son haka don albashina ya ɗan ƙaru. So bayan haka kuma, yanayin yadda tsarin wasu ɓangarorin suke a makarantar muna, ina son a canza su saboda yayi lookin yadda ya dace ta yadda zai zama attractive ga mutane za su zo su kawo 'ya'yan su.

Wannan tambayar ta ce a wane wata aka haife ku, eh to aka haife ni ko aka haife mu, ni a watan da aka haife ni an haife ni ne a watan April, huɗu ga watan Afrilu aka haife ni.

Ga tambaya ta gaba ta ce kana fi son kayan zaki ko gishiri? A zahirin gaskiya ni na fi son na gishiri, ba na zaki haka na ba saboda zaki ya riga da ya yi mun illa. So shi ya sa nake baya baya da zaki.

Wannan tambayar ta ce wane irin takalma kake fi so? Eh, na fi son takalma waɗanda suke, ah, me ake ce da su? Irin su, ya, mm, shoes haka simple takalma ne na fi so.

Tambayar nan ta ce kana fatan samun cin yawa, cin yawa ko yawa ne? Fatan samun cin samun cin yawa. To gaskiya wannan tambayar ta ɗan bata ɗan fito sosai kamar yadda ya dace. Ba ban fahimci tambayar ba sosai. Kana fatan samun cin yawa? Eh kwarai kuwa.